Eh, ina da mota. Zan shiga mota na a gobe kuma ba zan saya mota yanzu yanzu ba kuɗi yanzu. Amma in kuɗi ya zo, zan je kasuwa a mota, zan saya mota sosai. Mota mai ƙarfi, mota mai hikima na gode sosai. Allah ya bani kuɗi zan saya mota.

Kuma aikin ka wasa wasa ne kuma zan ci abinci sosai. Abu bi ki ka bani abinci zai ci abinci. In ka je gidan nako ka ci abinci ka shiga gidan mu ka ce maman mu mama bani abinci in ci ku bani ruwan sha. Mama zai baka abinci za ka ci, zai baka ruwa za ka sha sosai sosai na gode.

Eh, bamu da yunifom a wurin aiki fa. Wurin aiki na zai ci abinci, zai akwai ruwa akwai abinci amma ba yunifom fa. Na gode Allah, Allah ya bani kuɗi zan siya yunifom a aiki. Na gode sosai. Ya kake, kana lafiya ko? Allah ya baka lafiya ko? Na gode sosai.